Ne app da nake amfani da shi don saƙonni ita ce WhatsApp, kuma yana amfani da IG Instagram da kuma X wanda aka ce mai Twitter da su nake amfani wajen tura saƙonni.

Eh ina zubar da shara cikin wani basket haka, in kuma ya cika kuma ya kusa cika sai tai da shi waje in fita da shi, akwai masu zuwa zubar mana da shara da mota sai suje su zubar.

Eh gaskiya dangin mu muna da yawa a gida. Kuma suna da yake cikin gidan mu kaman biyar ne, saboda dangin mu kowa ya samu yayi nishaɗi kyau.

Domin in ya wanke tun, tun da jimawa. Ni mutum ne mai yin yawon hawan keke saboda dai shi muke tashi da muke kana na.

Ina magance koke-kokene de sha ruwa de ya tashi musenje shan ruwa, haka na nige maganta koke-kokene de shan ruwa ne ka kuma in sha madawa.

Lokacin babu wuta lantana kuma cikin dare kawai sai inyi bacci kawai haka nan nake bacci indai babu wuta saboda na fi son na nato gaskiya.

Eh muna da wifi, wifi da muke amfani da shi a gida amma ba kowa ne ke amfani da shi ba saboda ni ina da nawa da nike amfani da shi a gida amma babu na gida wanda kowa na amfani dashi saidai ina zuwane.

Abincin danafi so ita ce wake, abinci wake de buredi, abinci danafi so kenan, abinci danafi so cikin rayuwata kena.

Abincin da na fi so ita ce bredi da ƙwai saboda ni mutum ne mai son ƙwai sosai saboda abincin na fi so da sassafe, inci kamin na fita.

Inda ta yi dan ma ni kaya cikin gida sannan sha iska. Hakan nakayi kullum don a samu lokaci don je waje in sha iska sannan in zo in kwanan.

Wai na son kallon fim masu akshan wanda ake yin akshan a ciki? Kuma ba wani faɗa ne na saya haka nan ba, amma saidai ya zamanto fim da ake yin akshan ciki sosai.

Eh nakan son kayan ɗaki da dama kuma wanda na fi so itace ce ƙatifo da kuma gado mai kyau cikin ɗaki. Saboda ya sa ɗaki yayi kamanni mai kyau.

Ice cream dana danafiso, ita ce vanilla ice cream kuma ina sonta ne sabode ƙamshin da yake fitowa daga ciki. Ƙamshi ne mai daɗi kuma inajin daɗin shi sosai lokacin da nazo sha.

Eh ina kare waya ta dege kwanan chuta saboda ina de wani abu da ake cheme antivirus de shinike akanche ko wani irin chuta da zai sakko chikin waya.

Eh gaskiya ci da cokali ko kuma ci da hannu ya ɗan ganta daga yanayin abincin da nake ci. Akwai wasu abinci da yake da hannu ne zai fi jin daɗin cin su, saboda haka su da hannu ne ke cin su.

Eh ko da safe ne ke wanka cikin, cikin sati kamar daga cikin litinin da ranan Juma'a da zan je aiki amma ranan da nake cikin gida wanda ban je aiki, dole ko da ya na za ta, na tashi fitan ne ke yi.

Eh a ciki nake kwana bana kwanan waje sabode. Inda nike zama ba waje ne wanda ake kwanan waje ba sedai ana kwana chikine. Tunda ga cike ne nima nake kwana saboda birni ne.